Eh, ina iya tuƙin mota amma ba sosai ba. Na iya tuƙin mota amma gaskiya ban ƙware sosai ba saboda bani da nawan motar na kaina. Amma da ace ina da nawan motar na kaina, na tabbata zan iya tuƙi sosai.

Eh ina jure wa wajen cin barkono maiyaji sosai, domin gaskiya ina matuƙar cin barkonon maiyaji wanda idan babu shi ma a cikin abinci sosai bana jin daɗin cin wannan abincin. Ina matuƙar son barkonon miyaji.

Abincin da nafi so sosai shine tuwon shinkafa da miyan wake ko miyan taushe sannan ina son tuwon masara da ainihin miyan kuɓewa ɗanye ko busasshe kuma ya ji busasshen kifi da nama.

Eh, yanayin sa hannu namu kamar yadda kowa yake sa hannu, haka muma muke ainihin sa hannu. Eh babu bambanci da na kowa da kowa. Yanda mafi yawanci ake sa hannu haka muma muke sa hannu.

Yanayin ɗaki da na fi so shine ɗaki ya kasance ba shi da zafi kuma ba shi da sanyi. Ta yanda ba zan takura ba, ta yanda ba zan ce akwai sanyi sosai ba kuma ba zan ce akwai zafi ba. To na fi son irin wannan yanayin.

Ina mai matuƙar son citta a cikin abinci. Saboda na farko shi citta yajin da yake da shi yana sa abinci ya ƙara daɗi, sannan yana da ƙamshi, sannan kuma yana amfani a jiki a matsayin magani. Wannan shi ya sa nake matuƙar son cin citta a cikin abinci ko ruwan shayi.

Na fi yawaita wanke kayana a ranakun ƙarshen mako, saboda a wannan lokaci ne na fi samun sarari da dama da zan zauna na wanke kayayyaki na waɗanda suka yi dauɗa. A dabi'i ranakun ƙarshen mako.

Gaskiya duk inda akwai hayaniya ban ci ka sanshi ba, saboda shi hayaniya yana takuramin sosai. Ban ci ka san hayaniya ba. Hayaniya yana takurani, ban ci ka sanshi ba gaskiya.

Eh, ina iya aiki da kowane ƙungiya gwargwadon yanayin, yanayin tsarin aikinsu. A duk lokacin da nake aiki da ƙungiya ina aiki ne da su yanayin yadda suka tsara aikace aikacensu. Ba zan saba musu ba. Sai dai idan na ga cewa akwai wani gyara a ciki sai in ce musu ya kamata a yi shi kamar haka.

Eh gaskiya nafi son zuwa waje da wuri, musamman idan aka ce akwai abin da za'a yi to nafison in je da wuri. A zu duk abin da za'a yi a wannan wajen nafiso a fara shi akan idona ba wai in zo in tarar ana yi ba.

Eh, wani lokaci na kan ɗan taɓa kasuwanci idan na samu kuɗi a hannuna saboda in cire ba. Amma ba ko da yaushe na ke taɓa kasuwanci ba, amma na kan yi kasuwanci lokaci bayan lokaci.

Eh, ina yawan kulle ƙofa ko da ina cikin gida ne, saboda ban cika sam barin ƙofa na a buɗe ba. Lura da yanayi na cikin gidana, saboda ni mutum ne mai kiwon ƙananan dabbobi. To a duk lokacin da na bar ƙofa a buɗe suna yawan shiga, shi yasa nake yawan kulle ƙofa.

Ina amfani da wayan Android ne, ƙiran Redmi. Wannan shi ne irin wayan da nake amfani da shi kuma ina matuƙar jin daɗin amfani da wannan wayar. Eh, shine zaɓina.

A duk lokacin da naga wani sabon fasaha, matuƙar ina da lokaci inayin kokarin ganin cewa na koyeshi saboda amfanin yau da kullum kuma lura da yanayin yadda zamani ya canza. To yana da kyau duk fasahan da yazo mutum yayi ƙoƙari ya iyashi gwargwadon iyawa.

Eh wani lokaci ina son ɗakina ya kasance da haske amma ba ko da yaushe ba. Idan ina aiki to ina son ɗakina ya kasance da haske saboda in ga abin da nake yi amma idan bana komai to ban cika son in bar ɗakina da haske ba.

Gaskiya ban cika son wurare masu hayaniya ba, saboda a duk lokacin da akwai hayaniya awuri yana yawan ta kura mun, musamman idan ina so in huta. Na fi son wurin da babu hayaniya sosai gaskiya.

Eh, mafi ƙaranci mu kan yi taro sau ɗaya a mako. Saboda tattauna wasu abubuwa wanda suka shafe mu, to mu kan zauna mu tattauna domin muga menene ma fita. Amma wani lokaci idan abu ya taso to mu kan yi saman sosso haka. To wani lokaci kuma sai sau ɗaya a wata.

Eh a gaskiya ba kasafai na ke zubar da shara ba. Na kan zubar da shara ne bayan na tattara shi a wajen da ake zuba shara. A kwandon shara kenan sai in tattara shi in zuba shi. Idan ya yi yawa sai in samu mai kwashe shara a kwashe a je a zubar.

Eh, ni mutum ne mai matuƙar son madara, saboda madara yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake matuƙar so. Saboda za ka ga cewa bashi da zaƙi sai dai yana da daɗin sha kuma yana da amfani a jiki. Shiyasa nake son shan madara.

Eh a gaskiya rubutuna yana da kyau amma ba sosai ba. A dan lokacin da na yi rubutu idan ka gan shi ba za ka kushe shi ba kuma ba za ka yaba ba. To kyau rubutuna yana tsaka tsakiya ne. Ba za a ce ba shi da kyau ba idan aka ganshi.

Eh, yanayin wurin aikinmu wuri ne wanda zaka gan akwai tsari sosai. Kasancewan makaranta ne, yana nan yanda ake tsara makaranta wajen da ba'a san hayaniya saboda su ɗalibai su fahimci karatun da ake yi kuma su yi karatu cikin natsuwa.

Eh, ina raba ayyuka ga wasu musamman idan aikin da aka bani na ga cewa yana da yawa kuma ana so a gama shi a cikin lokaci to nakan rarraba ayyuka ga abokan aikina saboda a samu a yi shi a kan lokaci kuma a bisa tsari.

Eh ina bin ƙa'idojin aiki, saboda, bana so a duk lokacin da aka bani aiki, in yi shi yanda bai kamata ba, shi ya sa sau da yawa, idan na je wuri na kan tambaya menene ƙa'idan aikin wajen, saboda kar in yi ba dai-dai ba.

Daga cikin furai furanni wanda na fi so akwai sarauniyan dare wato Queen of the Night. Ina matuƙar son wannan furan saboda a duk lokacin da dare ya yi za ka ga zai buɗe kuma ya dinga ƙamshi mai laushi.